Gaskiya indai aka tambaye ni sau nawa nake amfani da intanet a rana, zan iya cewa kullum. Saboda ni, intanet da shi nake yin aiki, saboda haka bana sauka daga intanet kullum nake amfani da shi. Saboda haka unlimited subscription ne a intanet ina a cikin Starlink dina da nake amfani da shi.

Gaskiya, idan aka tambaye ni menene nake son canzawa a wurin aiki, zan iya cewa, hutun da ake bayarwa. A wajen aiki ba a ba mu hutu da yawa, saboda haka ba ma samun lokacin hutawa sosai.

Tabbas eh zan iya cewa eh ina yin ciniki in naje kasuwa, saboda a nan garin mu yawanci mutanen kasuwa suna son cuta cutar mutum. Saboda haka ya kamata in ka je kasuwa ka yi ciniki. Ina yin ciniki sosai in naje kasuwa.